Ni na fi son miyan agushi. Ma'ana miyan agushi, na fi son miyan agushi. Dan kuma a wurin yayin haɗa miyan, na fi so in ga yaji kayan haɗi musamman ma a sa nama. Idan almun aka sanya nama a miya, miya yakan ƙara ba ɗanɗano mai ma'ana. Domin har zaƙi yake yi saboda shi nama yakan ƙara ma miya zaƙi. To a cikin miyan gaskiya na fi son miyan agushi. Agushi ya fi mun daɗi musamman idan zaka same shi da sakwara. Domin miyan agushi da sakwara gaskiya ɗanɗanon shi na musamman ne. Musamman ka samu wanda ya iya miya, ace wanda tayi miyan ta iya ta kware shi. To gaskiya in ka zo shan miyan nan zaka yi, zaka ji bambance shi da, za ka ji ya bambanta da sauran miya inda miyan agushi ne musamman yaji namomi. Sannan a bi shi da man shanu ka samu sakwarar ka ko tuwon shinkafa to gaskiya wannan miyan sai an tashi. Duk abincin da ka sa gaba sai ka ga bayan shi da wannan miya. Gaskiya na fi son miyan agushi, zan miyan ago daɗin miya zai zo, zai so ya sha wannan miya. To gaskiya na fi son miyan agushi, ta fi mun daɗi. Ta fi mun dukkanin miya daɗi. Ta fi mun miyan kuɓewa, ta fi mun miyan kuka, ta fi mun miyan shuwaka, ta fi mun miyan wake, ta fi mun miyan aleyahu Dadai sauran wani miya, miyan agushi ya fi mun su gaskiya.